Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar, wato akwai ƙungiyoyi da dama wanda suke gudanar da ayyuka. To indai ƙungiya ce kamar misali ƙungiyar Bil Adama, ina aiki da su gurin basu gudummawa daidai na ƙarfi na. Inda abun dai sai da haka rayuwa ba wani abu bane da za ka zo a ka rike rayuwa gingin gim, dole sai da taimako da bada haɗin kai.

Ya kake sassanta rikici a aiki? Wato rikici sassanta shi aiki sauƙi gare shi sabida akwai takarda na kamfani wanda akece ma kamfani policy ta yi bayani akan komai. Wato da zaran na ga kuna faɗa to zan gaya maku fa ga yanda kamfani policy yake, kuma duk kora ku za yi. To daga nan za ka ga hankalin mutane ya dawo daidai kuma sun ƙyale rikicin da suke yi da.

Yaya kake neman izinin hutu? Wato neman izinin hutu takarda muke cikawa saboda muna da takarda na hutu a wajen aiki. Mu kowa yana da yanayin hutun da aka tsara mai tsawon wanda zai yi zuwa shekara. To wato a wurin mu dai akwai hutun miji, akwai hutun kwana sha biyar, akwai kwana ashirin. To idan lokacin ka yayi sai kaje ka, bayanin ka ce za ka ɗauka.